Barci abu ne wanda ake yin shi domin hutawa musamman, domin jiki ya samu natsuwa. A don haka duk ɗan adam ko kuma duk wani abu mai rai yakan so ya numfasa, yakan so ya yi barci. Toh, dangane da hasashen lokacin bacci kuma bana yi. Saboda a kowani lokaci ina iya yin bacci, in dai bacci ya zo. Da rana zan iya yin bacci a kowane lokaci, da daddare kuma shima haka. Daga sha biyu ƙarfe ɗaya, ƙarfe biyu duka zan iya yin bacci na. Haka zaluka da safe bayan nayi sallar asuba na dawo na ɗan yi lazimi shima zan iya kwanciya nayi bacci. A don haka bana yin, hasashen lokacin bacci.

Koke-koke dai a abu ne wanda yakan zama na alheri ko saba nan haka. Koke-koke mutane sukan yi shi ne idan akwai abin da suke bukata wadda baya musu ba. Sukan yi koke, kawo koke-koke domin ganin an magance musu. To yadda ni nake magance koke-koke shine nakan saurari mutum inji koke-koken da yake da su da kuma matsalolin da suke ta hira da shi. In na saurara sannan, ta nan sai na fito da maslaha. In na bada shawara ne a take in kuma na ɗaukan wata mataki ne duka sai a aiwatar. Yadda nake magance koke-kokekke nan idan ya zo gareni.

To indai aka yi maganar ajiya, ana maganar abune wanda ya danganci ma'adani na ɓuya domin amfani da shi da makamantansu. To amfani da ajiya a yanar gizo ina yi. Ina ajiye abubuwa da dama a yanar gizo saboda ina tunanin tanan ina da sauƙi da kuma samun shi a kowane lokaci adda inda nake. Saɓanin ajiye shi a wani wurin. Kuma ajiya a yanar gizo ba a wayata ba ina ganin ko canza waya nayi, to bazan iya binciko ajiya ta in dawo da ita in cigaba da abun da na ajiye. Saɓanin a waya ne idan wayan ta lalace ko tai karashin, to wannan abun nawa document ne ko tunani ne ko ma dai mene ne ya samu a ta waya ya lalace ke nan. To don haka, a ina amfani da ajiya a yanar gizo domin ina ganin wannan hanya ce mai sauƙi, hanya ce mai kyau kuma hanya ce wacce a zai taimaka matuƙa.

Tufafi idan aka yi maganan tufafi tuh ana magana ce na sutura. Suturar da muke sawa domin, ah, kare tsiraici ko kuma, ah, amfani da shi domin kwalliya da sauransu a jikunan mu. To, ah, dangane kuma da maganan, ah, iya ɗinka tufafi, to ni na iya ɗinka tufafi saboda da ni, ah, tsohon madinki ne. Na iya ɗinka kaya ma'ana tsohon tela ne. Don haka na iya ɗinka tufafi.

Aiki, dai in aka ce aiki ana magana ne a kan, aa, aikace-aikace. Wala Allah na aiki na gida ko kuma aiki na ofis ko wane aiki wanda ɗan adam ke iya yi. To, a kuma dukkannin wani aiki da Allah ya tanadar ko wasu abubuwa, to dole akwai matsaloli. Wannnan matsalolin kuma su ake ce wa damuwa. Wannnan damuwar to in suka zo dole sai an nema hanyar da za a magance su. To, aa, yadda nake magance damuwa a wurin aiki shine nakan saurari ko kuma nakan duba matsalar da aikin ta zo dashi ko damuwar da aikin ya zo dashi. Idan na duba, sannan sai na fito da maslaha ko kuma hanyar da zan magance ta. To, haka nake yi sai na magance dukkan wani matsala. Zan kalli matsalar ko damuwar sannan sai kuma in duba hanyar da zan bi in magance ta. In kuma ya gagari ni sai in je ga na sama na, in kai musu koke a kan damuwar da aikin ya haifar mun. In yaso su kuma sai su bani shawara ta hanyar da zan bi mu magance wannan damuwar tunda su sun daɗe a kan aikin hala sun taɓa fuskantar irin wannan damuwar a aiki. To, hanyoyin da nake bi ke nan domin magance du wata damuwa idan ta riske ni.

Abinci dai abu ne wanda dukkanin wani ɗan adam ko kuma wani abu mai rai dole ko tsirrai ne suna amfani da shi domin ganin cewa sun inganta rayuwarsu kuma sun samu, ah, nagarta a jikinsu. Abinci an yi shi ne domin, ah, samun nagarta, ah, tare da ɗan adam. So, ah, kuma in aka zo magana a kan dafa abinci to na iya dafa abinci ƙwarai. Ba abun da ban iya dafawa ba sai dai in ban ga an yi shi ba. Du wani abinci da ake dafawa namu na gargajiya da na zamani na iya. Inma na wata ƙasan ne indai na gani to na, zan iya dafa shi. To a takaice dai na iya dafa abinci.

Toh kalanda dai jadawali ne wanda ake, aka yi shi domin gane kwanakin wata daga kwana ɗaya zuwa talatin ko mai ashirin da takwas da makamancinsu. Kuma kalanda nan da shi ake amfani domin gane duk wani lissafi ko wasu abubuwa. Toh a don haka ina duba kalanda zan ce kusan kullum. Idan in ban kalli kalanda na bangon ba wanda aka buga, toh zan kalli kalanda na waya ta domin tabbatar da yau kwanan wata nawa. A takaice ina duba kalanda kullum.

Ruwa abu ne wanda ake, ah, amfani da shi don kashe ƙishi, wanki wanka, wanke wanke da wanke wasu abubuwa. Shi kuma ɗan adam yana sha domin inganta rayuwarshi da lafiyarsa. Sannan ruwa ya kasu kashi kashi, akwai ruwan zafi, akwai ruwan sanyi, akwai lap lap. So, ah, a dan haka ina shan ruwa mai sanyi musamman a wannan lokaci na watan azumi ina shan ruwa mai sanyi domin kashe ƙishi, domin kuma ya gyara mun system ɗin jikina. Saboda in ka kai azumi kana bukatan abunda zai ɗan saka ka ji daidai a jikinka. A takaice dai ina shan ruwa mai sanyi.

To miya dai abu ne wanda ake amfani da shi a abinci ko a sha shi haka. Mu a nan Afirka miya muna haɗa shi da abinci ne misali tuwo miyan kuka, tuwo miyan taushe, tuwo miyan kuɓewa, tuwo miyan a karkashi tuwo miyan gyada da dai sauransu. Akwai jan miya wato dage-dage da dai sauransu. So a ƙasashen waje kuma wato ƙasashen farar fata inda miya kuma sukan sha shi haka ne ba tare da yin wani abinci ko tuwo an zuba a kai ba. Sai dai ƙasashe irin su Indiya inda su ma sukan yi miya daban abinci daban. Amma idan muka kalli irin su ƙasashen yamma da ƙasashen turawa su akan yi miya ne a sha shi haka a matsayin abinci. To, miya irin wadda nafi so shine nafi son miyan kuka matuka ina son miyan kuka sannan ina son miyan tafasa. Haka zalika kuma ina son miyan ɗanyen kuɓewa. Wa'yannan miyan su ne miyan da nafi so miyan kuka dai ita ce a kan gaba.

In aka yi magana a kan launi ana magana a kan kala kenan. A launuka kuma suna da yawa, sanda akwai launin fari, akwai baƙi, akwai shuɗi, akwai a ruwan toka, akwai ruwan ƙasa, akwai ruwan ƙwai. Ga sunan dai. To in dai a sutura ne, na fi son launin shuɗi. Duk a sutura na fi son launin shuɗi. Shuɗi mai haske ko shuɗi mai duhu. Launin da na fi so kenan. Saboda ni ya fi min kyau kuma na fi son sashi. In kuma a takalmi ne, na fi son launin baƙi. A launin baƙi shi na fi so. In kuma a ginin gida ne, to na fi son launin fari a bangon gida. Ya fi burge ni, ya fi ba ni sha'awa ko shi ko launin ruwan ƙasa. To a gida wannan kala biyu suna a ban sha'awa. Na ukunsu shine launin madara, kalan madara. To waɗannan launuka guda uku sun fi burge ni kuma suna ban sha'awa.

To rikici dai abu ne wanda yake zuwa wanda ake cewa matsala. Inda aka yi maganar rikici to ana maganar matsala ce wacce ta taso. Wala'allah na faɗa ko cacar baki ko kuma na rashin fahimta. To, da dama dai ah yadda nake sasanta rikici ah aiki shine nakan saurari wanda matsalar ta auku tsakaninsu. Idan na saurare su biyu sannan sai in yi tunanin maslaha ko kuma a take in fitar da maslaha wadda za'a ba hakuri a bashi wadda kuma za'a sasanta ah ta magana a ba ma kowa baki sannan a sasanta rikicin. In kuma wanda abun da ya fi ƙarfin mu ne sai mu ɗauke shi mu kai shi gaba zuwa ga na gaba damu inda su kuma sai su sasanta.

Uniform dai kaya ne wanda ake amfani da shi, uh, a makarantu wani zuben kuma har da wasu wurin aiki. Misali, lauyoyi suna da uniform din su, ma'aikatan jinya suna da uniform din su, uh, soja suna da uniform, 'yan sanda suna da uniform, irin su civil defense, 'yan kwana kwana wato fire service su ma suna da nasu. Hatta 'yan banga wato vigilante su ma suna da nasu kalar uniform da suke sawa. To amma ni da yake a aiki civil servant ne bani da uniform. Ba ma sa uniform kowane iri a wurin aiki kayan gida muke saka muje aiki da shi.

To, taro abu ne wanda akan yi shi, ah, domin wata manufa. Akwai taron suna, akwai taron biki, akwai, ah, taro na ƙungiya, akwai taro na wurin aiki wadda za a tattauna wasu abubuwa, akwai taro kuma na siyasa. Sannan akwai taro na kungiya ta unguwa ko kuma ta wata kungiya ta ƙasa ko kuma kungiya ta yanki. So taro ya danganta. Ah, akasari dai ni dukkanin wata, ah, abu da nake yi taro akan yi sau biyu ne a wata. Duk mako biyu akan yi taro. In kuma na aure ne to shi wannan taron ma akan yi ne a shafukan sa da zumunta inda za'a yi shi a gama. In kuma na siyasa ne shi ma sau biyu a mako. In ma na ƙungiya ne sau biyu ne a mako. To, ah, yadda muke yin taro ke nan a kowanne mako. Mako biyu, amen, ah, mako bibbiyu a kowace wata, mako bibbiyu a kowace wata.

Tallace-tallace abune wanda ake yinsa domin saida wani abu a wurin wasu. Shine za'a yiwa mutum talla, domin ya fahimci manufar tallan ya kuma gane. To, yadda nake cimma manufar tallace-tallace shine nakan kulada abun da ake min talla, in duba manufarta sannan in duba kuma ingancinta tanan har yasa in fahimci menene ake nufi. To, yadda nake, aah, cimma manufar tallace-tallace kenan.

Toh gida dai wuri ne na zama wadda duk wani ɗan adam yake da buƙata ko kuma yake da shi domin in ya taso zai je yayi mu'amular sa da shi da iyalansa. Yadda nake, ah, kawowa gidanmu shine ai na san hanya. Kuma na san inda gidana yake. Toh, ƙwaƙwalwata take bani wannan dama kuma in gane hanya inje gida.

Kuɗi, idan akayi maganar kuɗi, to abune wanda ake amfani dashi na masarufi ko kuma na rayuwan yau da kullum. Domin dukkanin wani abu a rayuwa, to da kuɗi ake amfani dashi. Musamman al'amuran da ya shafi na abubuwa, ci, ciyarwa, shayarwa da sauransu. Dole kuɗi za a sa a siya domin amfani da shi, sitirar da muke amfani dashi da sauransu. To aa, kuma kuɗi wani lokacin dole sai ka ajiye su, sun kai wani mizan wanda zaka iya amfani dasu. Yadda nake aa, ajiye kuɗi shine, akasari ina ajiye kuɗina a bankuna ne. Sannan ƴan ƙanana kuma nakan yi asusun gida domin aa, ajiye wa ƴan nan ƙananan kuɗi da amfani yau da gobe zai same su ko yau da kullum.

Kasuwa dai wuri ne wanda ake harkokin kasuwanci, saye da siyarwa. To wannan saye da siyarwan kuma sai a kasuwa ake yi shi. To, ah zuwa kasuwa na kamar da aka ce kake zuwa kasuwa. To nakan je kasuwa sau biyu ko sau uku ne a sati, ah domin siyan abubuwan da nake da buƙata. Wallahi kayan abinci ko kuma kayan ah wato masarufi su madara, suga da sauransu. To nakan je sau biyu ko sau uku ya danganta, sutura kuma su ma duka a kasuwa nake siya. To don haka nakan ware lokaci ne tana iya yiwuwa ah sau biyu a sati ko sau uku a sati.

To, lamba dai ana maganan, lambobi kenan. Ah, to nambobi kuma suna nan, daga ɗaya zuwa saba'in. To namba, kamar yadda aka tambaya lamba mai albarka. To ni nambana mai albarka shine, namba sha huɗu.

To haƙora dai abu ne wanda ake amfani da su domin cin abu a kowane lokaci domin sai ka tauna abu sannan za ka iya haɗiyewa. To a sau nawa, tambayar sau nawa kake goge haƙora? Ina goge haƙori sau biyu, da safe da dare. Da safe na tashi bacci da dare in zan kwanta. Shine lokacin da nake goge haƙorina saboda bakina yayi daɗi kuma ji daɗin bacci da safe kuma bakina yayi wasai, inji daɗin ci gaba da al'amura.

To tufafi dai abu ne wanda muke amfani da su domin sanyawa a jikunan mu. Domin duk ɗan adam yana buƙatar tufafi domin ya tsare tsare-tsare tsiraicinsa. Kuma haka zaluka tufafi abu ne mai matuƙar kyau domin idan babu tufafi to ɗan adam ma yakan zama akan mai kallo mara hankali ko mahaukaci. Rikicin tufafi kuwa abu ne da zan ce bana yi.

To, aaaa ƙofa dai abu ne wanda akan yi shi a gida domin kare gida da waje domin hana wani shiga ba tare da izini ba. Aaaa kuma akan yi shi a dukkanin wani wuri domin dud inda babu ƙofa to ya zama wurin nan kamar a buɗe yake. Dan haka ina kulle ƙofa kullum saboda gudun ɓarna da kuma gudun ɓarayi kas suyi mini sata. A gida ina kulle ƙofa na, a ofis ma inda nike aiki ina kulle ƙofa domin idan na bar ƙofa a buɗe za a iya shiga ayi mani sata ko a kwasan mini wasu abubuwa na da nake amfani dasu. Dan haka yasa kullum nake kulle ƙofa.

Matashi dai abune wanda ake tada kai dashi idan za a yi barci a kan gado. A don haka matashi yakan kuma hana kai ko wuya daga samun wata matsala ko gajiya. Don haka ina amfani da matashi har guda biyu idan zan kwanta ko in ina kwance daya nakan sashi awuya ɗaya in riƙe a jikina ko a gefe na.

Dangantaka dai yana magana akan mu'amala ne. Mu'amala kuma abu ne mai kyau wadda mukan yi shi a tsakaninmu. In aka samu mu'amala mai kyau to za a ga akwai dangantaka ta kusa. To a dan haka dangantakana da shugaban aiki muna dangantaka na kusa, dangantaka mai muhimmanci, dangantaka na mutuntawa da kiyayewa da karrama juna. Duk wani abin idan zan yi, a nakan tuntube shi haka kuma shi kanshi akwai abin da in zai yi tuntube ni shawara ta. Mu kam baiwa juna shawara kuma in wata matsala ta zo mukan zauna tsakaninmu mu duba ta kuma mu warware ta. To a dan haka akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanina da shugabana a wurin aiki.

Gida wuri ne wanda ake a zama a cikinsa domin a kiyaye me ake cewa kai. To gida kuma ba kuwa bane Allah ya mallaka ma amma ƙarami ba lantana babba. To adon haka ni bane da gida amma ina da gida da nake haya wanda nake zaune kuma ɗan ƙarami ne ba babba bane. Gidan ɗan ƙarami ne ba babba bane wanda nake haya nake zaune.

To ana maganan wata ana maganan a-a watanni guda goma sha biyu ke nan wanda muke dasu. Sannan kuma aka yi maganan haihuwa to ana magana ne akan ranar da Allah ya sa ka shigo duniya. To ni a watan Satumba wato watan tara kenan, a watan da aka haife ni kenan a cikin wannan watan aka haife ni, watan Satumba.

To aka yi maganan mako, ana maganan karshen sati tana iya yiwa Asabar ko Lahadi. To su ne aa mako, karshen mako kenan. To ni abinda nake yi a kasari a karshen mako shine nakan yi ziyara ne, in ziyarci yan uwa da abokan arziki. Sannan in da hali wani lokaci mana a lokacin nakan je kasuwa domin siyan aa abinda nake da bukata. To a kasari dai na fi yin ziyara, in ziyarci mahaifiyata kafin Allah ya dauke rayuwarta, Allah ya jikan ta. Sannan in ziyarci yan uwana. To abinda nake yi kenan a ko wane aa karshen mako.

Ya'yan iche suna nan kala kala. Akwai wanda ma'ase su zaka yi kaman lemo ka sha, su tanjarin, su agwaluma, mangwaro gasa su zaka yi. Akwai wanda kuma ma sai ka fere sannan a yanka in kuma ruwa kake so a tace maka ruwan irin su gwanda, kankana, abarba da dai sauransu. To ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai. Babu 'ya'yan iche wadda dai ɗan adam ke ci wadda ba na ci. Duka. Duk wani 'ya'yan itche to ina cin 'ya'yan sa sosai.

In akayi maganar apps ana maganar manhaja kenan. Manhaja abu ne wanda muke amfani da shi a cikin wayoyin mu. Misali kaman wannan manhaja ce ta Salansiyo to apps kenan da turanci da hausa kuma manhaja. To wannan application ɗin a-a-a na Salansiyo ko na TikTok ko na Instagram ko na Facebook ko na WhatsApp da dai sauransu to aka zo magana kuma akan sanarwa ana magana akan notification kenan. To ina kunna a wato sanarwa na apps dina aka a-a ko wane lokaci saboda da dama ma nakan kunna ne domin sanin duk wani abu sabo in ya zo ya sanar da ni ba tare da sai na shiga ba.

In aka yi magana a kan dutse to ana magana ne akan tsakkuwa ko duwatsu wadda gasu na birjik. Akwai na marmara, akwai na, ah, dutsen wuta, akwai na bulo da dai sauransu. To jifa kuma ana magana harbi ko jifa nesa da dai sauransu. To ina iya jefa dutse nesa sosai saboda na iya jifa. In na yi seti to fa sai na jefa ko sai na ɓaro.

To, in aka yi maganan baƙo a Musulunci an ce, "Baƙon ka, annabin ka", baƙo kuma rahama ne. To shi baƙo in ka san shi in ya zo yadda ka san shi haka za ka karɓe shi. Duk yadda baƙo ya zo haka za ka karɓe shi. In kuma baƙo ne wanda ba ka san shi ba, to shi ma yadda kuka haɗu da mu'amalar ku, ku kayi magana to haka ne za ka anse shi. To, in aka yi maganan baƙo a Musulunci an ce, "Baƙon ka, annabin ka", baƙo kuma rahama ne. To duk yadda baƙo yazo, haka nake karɓan shi. In ka zo da faɗa, in biye maka da faɗa ma mu rabu. In ka zo cikin sulhu in Maslaha, ka zo cikin kamala in amshe ka cikin kamala da mutuntawa. Yadda na ke karɓan baƙo kenan.

In aka yi maganar dangantaka, ana magana kusanci kenan. To ina da dangantaka ko kuma alaƙa mai matuƙar ƙarfi tsakanina da abokan aikina. Bana rena su, su ma kuma basa rena ni. To a don haka akwai dangantaka mai ƙarfi, akwai mu'amala mai ƙarfi, akwai kusanci mai ƙarfi tare da abokan aikina. Yadda dangantakar mu kenan da abokan aikina yake, muna mutunta juna ko muna kallon kimar juna baki ɗaya. A don haka babu reni a tsakaninmu, ba wanda ke rena wani. Yadda alaƙarmu kenan take a dangantaka.

In aka yi maganan yanayi, ana magana ne na ko zafi ko rana ko sanyi ko iska ko damina ko hunturu. To ni dai yanayin da na fi so gaba ɗaya na fi son yanayin ruwa. Saboda a yanayin ruwa duka duk wani yanayi ana samu. Ana samun zafi, ana samun rana, ana samun sanyi, ana samun, uh, hunturu, yanayin hunturu ga kuma yanayin damina. So duk wani yanayi ana samun shi a yanayin ruwa shiya sa na fi son yanayin, ah, damina. Saboda yanayin damina duka ana samun kowanne.

To taga de ana yin shi ne domin samun iska nagartacciya, iska ta Allah kuma domin hangen abun da ke baya ko abun da zai wuce da dai makamantansu. Ina son zama kusa da taga ba don kome ba saboda ina samun gamsasshiyar iska. Iska, wadda ko ba wuta za ka samu, in ma da wuta in yana kaɗawa, fanka na kaɗawa kuma kana samun iska daga taga to za ka ga cewa ka fi ma jin daɗin iskar da kake amfana da shi. Dan haka ina son zama kusa da taga sosai.

Aiki dai abu ne wanda muke gudanarwa a kowane lokaci domin a tsira ta da mutuncinmu da rayuwarmu. Sannan kuma dukkanin wurin aiki to kowa yana da irin nasa hali ko halayya. Sannan kuma kowa yana da irin nasa ra'ayi da kuma yadda yake son ganin abu ya tafi ko kuma tsari da yake son yaga abu ya tafi. To, ah, yadda nake bayar da ra'ayina ko shawarata shine in aka zo zaman meeting aka tattauna abu, naga akwai shawarar da yakamata in bada nima in saba ki, to zan bada. Wala Allah na matsala ne ko na wani cigaba. To, duka nakan nima, ah, ɗaga hannu a bani dama in bayyana nawa ra'ayi a dangane da aiki. Ta yadda za a gyara aiki, ta yadda kuma aiki zai cigaba ba tare da samun wani matsala ba ko wata tangarɗa ba.

Abinci dai abu ne wanda muke mu'amala da shi na yau da kullum. Abu ne wanda muke, ah, ci domin ganin cewa mun samu nagarta a jikinmu ko lafiya ko ƙarƙo. To, ah, ina raba abinci ga mutane musamman a wannan wata mai daraja, watan Ramadan. Mukanyi, na kan sa, yi abinci, a raba shi sadaka ga al'umma domin su ci su ji daɗi. Ni ma kuma in samu lada a wurin Allah.

Kowane wurin aiki da yadda tsarinsu yake. To indai na samu dama, abin da nake so na canza a wurin aiki shine, ah, latti. Zuwa aiki ba akan lokaci ba, zuwa aiki ba akan kari ba. Wannan yana matuƙar a taɓa ma'aikata ko wurin aiki. Saboda idan akwai wata matsala, to idan aka saba da cewa ba za a zo aiki da wuri ba, in wata matsala ta taso misali an saba zuwa ƙarfe, ƙa'ida aiki ƙarfe takwas ko tara, to sai ya zamana cewa ba za'azo aikin ba sai sha ɗaya ko sha biyu. To duk wata matsala idan ta taso fa ƙarfe tara, to shawo kan ta kuwa zai wuya. Magance ta ma zai wahala. So adon haka abu na farko shine abin da zan fara canzawa shine, ah, tsarin zuwa aiki da wuri. To bayan wannan kuma sai tsarin albashi. Musamman mu a nan Najeriya, albashinmu bayi da kyau ko kaɗan. Albashinmu babu wani ma'aikaci da albashin shi indai ba yana bi ta wata hanya a aikin ba yake samun kuɗi ba. Ya ci albashin shi ya ishe shi ya ciyar da iyalansa ko kuma ya yi wani abu da shi babu. Sai dai in ka bi wata hanyar da za ka iya yin sata a kuɗin gwamnati to za ka iya. Amma indai zubura albashi ne to babu taimakon da za tai maka. Sai dai ma abun nan da ake cewa albashi biyan bashi. A biya ka albashi ka biya bashi. Tsarin da muke ciki a Najeriya yanzu. To wannan na daga cikin abin da zan canza in na samu dama.

To babban nasarar dai da na samu a wurin aiki shine na farko yabo da nake samu a wurin aiki ba fariya ba na iya aiki. Daya kenan, na biyu kuma kwarewa da na ƙaru da ita. Yau da gobe kana abu tun kana yi ba dai dau ba har za ka gano ka gyara kurakuran ka. Na uku kuma sabbin mutane ko kuma mu'amala da na samu da mutane ba adadi. Na hudu kuma sanina da duniya tayi a sanadiyar aiki. Wannan shi ma babban nasara ce saboda duk inda aka kira suna na to mutane da dama sun san ni kuma zasu nuna sun san ni. Na ƙarshe kuma shine a ba ni dama ma na yi aiki shi ma wani nasara ne. Har ya zama na cewa ina iya kula da kaina a sanadiyar wannan aiki. To waƴannan sune nasarar da na samu a gun aiki.

Haske abu ne mai kyau. Domin, duk ɗan adam ma burin shi shine ya samu hasken kabari. Allah ya haskaka kabarinsa. Allah ya haskaka kabarin iyayen mu. Allah ya haskaka kabarin mahaifiyata. Aaa, ɗaki kuma in ba haske to ai ba abin da zaka gani a ɗaki. Haske abu ne mai kyau. Duk inda nake ba ma a ɗaki bani. Ina son haske bana son duhu. Allah ya raba mu da duhu a duk inda yake. Don haka ina son haske ina kuma son ɗakina ya zama cikin haske a kowane lokaci. Haske sosai.

Hutu dai, ah abine wanda mutum yake nema ko kuma ɗan adam yakan yi domin ah ya samu ciyar da hutunsa cikin jin daɗi. Ni dai nakan so in ciyar da hutuna a gida, in samu bacci mai kyau nayi, na samu hutawa, na. Ta shi naci abinci na koma na tashi na cika. To haka nake ciyar da hutuna yadda nake son ciyar da hutuna ke nan ko da yaushe. Kuma inda nake son in gan ciyar da hutuna a gida bayan gida kuma, to in so samu ne to zan so a ce na tafi ƙasar Saudiyya nayi ibada a yayin hutuna ah inda nake ciyar da hutuna domin jin daɗina kuma in yi ibada domin nema ah yi ma Allah godiya da kuma neman ƙarin buɗi daga gare shi.

To, a rubutu dai akan yi shi a takarda kuma ana yin shi ta waya. Haka zaluka ana yin shi ta kwamfiyuta. To, ake maganan bugawa? To, duka zai kunshi wa'inan guda uku. To, in dai rubutu ne a takarda da biro to bana buga shi da sauri. In ta waya ne ina buga shi da sauri. Haka zaluka ta kwamfiyuta ma ina buga rubutu da sauri. Domin ta nan na fi sauri akan rubutu da biro da takarda. Don rubutu da biro da takarda ma in ne ba kowa zai fahimci abin da na rubuta ba, illan ta na iya karantawa. To, don haka ina buga rubutu da sauri.

Ruwa dai abokin rayuwa, ruwa dole ne ma a sha shi ayi mu'amala da shi. To a kullum nakan sha kaman lita uku zuwa hudu, inda zafi ma nakan kai lita shida bakwai. Nakan sha ruwa lita uku zuwa hudu, in akwai zafi to ina shan lita shida zuwa bakwai. A kullun na duniya wannan shine adadin ruwan da nake sha.

To yare abu ne mai kyau kuma yare kala kala ne. Tabbas na kan yi ƙoƙari domin koyon wasu yarurruka. Wasu ma ta manhajar, aah application na manhajan koyon yare ne kamar World Book Language. Ina amfani da shi domin koyon wasu yarurruka. Sannan kuma akwai yarurrukan da a nan gida ake yi, inda ina zama da masu yi domin koyon ta. Ina, ina son inga ina jin yarurruka duk inda nake ina iya canza harshe. In an canza nima in canza. In wata maganane nima in sa baki. To don haka ina koyan wata yare kuma daga cikin yarukan da nake koya akwai Nufanci, akwai Ibra, Ibra Kwato. Sannan kuma ina ƙoƙarin koyan Ashanti na Ghana. Wa'innan yarurrukan a yanzu suna da suna nake koya sai kuma Indiya, shi ma ina koyan yaren Indiya.

To abinci dai abu ne wanda muke amfana da shi domin, nagartar jikinmu, ƙara wa kanmu garsashi da lafiya. Kuma abinci abu ne wanda dole ɗan adam ba zai iya rayuwa har matuƙar sati ba ko kwana uku ba tare da shi ba. Abinci dole ne ɗan adam ya nemi shi domin, amfanin shi a cikin jiki. Mukan ci abinci da rana, da safe da kuma da daddare. To a dangane da wannan tambaya, na kan ci abincin dare, ya danganta wani zubin ƙarfe tara, wani zubin takwas, wani zubin goma, sha ɗaya, sha biyu har ƙarfe ɗaya ma ina cin abincin dare. Ya danganta daga lokacin da na dawo gida, to shi ne na kan ci abinci da daddare kafin na kwanta.

To, ana maganan takalmi, takalmi abu ne wanda muke sanyawa domin, ah, raba ƙafan mu daga ɗaukan datti ko fada a cikin kwazazzabai ko wani abu da zai iya cutar da mu. To, ah, ni dai na fi sanya takalmi sau ciki wadda ake ce ma sandal. To, na fi sanya shi kuma na fi son shi. Saboda duk takalma na aka sari sune kuma ba wi su da wuyan sha'ani. Ah, misali sau ciki, eh, kanvas sa shi na da wahala da cire shi, kwaba shu sa shi na da wahala da cire shi, ko sneakers ne. Amma sau ciki sandal ba shi da wannan takura ko wannan matsala. Don haka takalmin da na fi so, na fi son sandal.

To albashi dai abu ne wanda, aaa mutane sukan yi aiki domin a basu ladan aikin da sukayi. To in kuma ranan fiya ta yi, duk wani ma'aikaci yakan ji daɗi da zaran, aaaa an biya shi albashi. Saboda ma albashi shi abin da ake cewa biyan bashi. Dan dan albashi bashi ake biya da shi musamman na mutanen Najeriya. Duk wani albashi da ka samu to ƙarshenta zaka biya bashi ne da shi. To amma duka haka tunda abu ne wanda kayi aiki, gumanka ne zukanka in aka biya ka zaka ji daɗi. Saboda ko ba komai zai ɗan tare maka wani wuri, zai ɗan biya maka wasu buƙatu kan yau da kullum. To zan iya cewa dai nakan jin daɗi idan har an bi ni albashi.

To, ana maganan kayan ɗaki dai ana maganansu kujeru, talabijin, aaa, durowa, gasu nan dai, su senta, tebul da sauransu, yan wasu fulawowi da ake ajiyewa da dai wasu makamantansu. To ni dai a ɗakina fisan ga ina da tibin bango na da ƴan ƙaramin firij na haka zalika kuma da ƴan kafet da kujeru wadda za mutane insuka zo za su zauna dukkadai nafisan zaman ƙasa. Waɗannan sune kaɗan daga cikin kayan ɗaki da na fi so.

To, aa aka sari dai kafin na kwanta nakan dudduba abubuwan da na yi a rana wato activities dina. Nakan yi nazarinsu ko na yi bitan wasu daga ciki muhimman so that in gani akwai abin da na manta ban yi ba yau wadda zan ɗaura gobe. In kuma babu to wani irin, ah, cigaba na samu ko kuma koma bayan haka ko kuma akasin haka. To wadan nan sune abubuwan da nakan yi aa akasari da yamma kafin naje ga kwanciya in yeso to abin da na yi bita da safe ina tashi to akansa zan ɗaura. Wani abu ma tun daga sanda na rasa shi da yamma ko a ranan kafin in je ga kwanciya dama na tsara cewa gobe in Allah ya yadda akanshi zan ɗaura kuma akanshi zan, ah, je in fara du wasu al'amura nawa. To, ah, abin da nake da yamma ke nan kafin na kwanta.

Ƙwari abu ne wanda suka kasu kashi kashi. Gizo-gizo ƙwaro ne, kyankyaso ƙwaro ne, ah, kuɗin cizo ƙwaro ne, kaɗangare ma ƙwaro ne. To ƙwari suna nan kala kala. Wasu daga cikin ƙwarin dai ina jin tsoron su, wasu daga ciki bana tsoron su. Irin su cinnaka, daddewa, abinci. Duk wani ƙwaro da na san yana cutarwa to ina tsoron shi amma ƙwaron da na san baya cutarwa to bana tsoron shi saboda na san ba zai cutar da ni ba.

Kamar yadda na sha faɗi, kasuwa wuri ne na cinikayya, saye da siyarwa. Kuma duk wanda zai shiga kasuwa, ɗayan biyu, ko ya je duba kaya ya san kuɗinsa ko kuma ya je siya. In kuma siya ya je yi, to sai ya yi ciniki. In ma duba ne, sai ya yi ciniki sai ya tambaya kuma sai an faɗa masa in siya ne zai yi ciniki za a faɗa mai farashi. Wala Allah ya taya ko bai taya ba zai yi ciniki tunda zai biya kuɗi ne a bashi. To a dan haka ni ma ina yin ciniki a kasuwa idan na je siya yanayin kaya.

Kunnen waya ana nufin Earpiece kenan ko Bluetooth wanda mutane ke amfani da su idan an kira su. Suna iya ɗauka ta nan su yi magana. iPod ma yana ciki ko kuma in su suka kira. Haka zalika suna iya sauraron wata murya ko waƙa ko karatu ta wannan kunnen wayar. To ni ma ina amfani da kunnen waya, tunda ina amfani da Earpiece, ina amfani da Bluetooth, ina amfani da iPod, duka ina amfani da su a wayata inda na kan jona na yi amfani da shi. Musamman ina wani aiki da ba na so na riƙe waya.

Zafi dai abune wanda idan lokacin sa yayi, mutane sukan zama cikin takura tun daga rana in ta fito har zuwa yamma. Musamman kuma aka ce babu ruwa. To gaskiya ni bana jurewa zafi. Kwata-kwata bana jurewar zafi. Dan zafi yayi ma bana iya bacci. Idan akwai zafi nakan watsa ruwa yadda nake jure mata shine inje in watsa ruwa in kuma zo in tafi fita. In naji kuma zafin ya ƙara dawowa, in ƙara koma bayi in ƙara watsa ruwa in ta fifita har bacci ya kwashe. In kuma da rana ne, in nemi inda akwai sanyi akwai ni'ima, in kwanta gurin kar zafi ya cutar dani.

To dangane da gidan aka yi magana, to duk gida ana maganan wurin zama ne, a kowane gida kuma inda akan samu ɗakuna. To dangane da wannan tambayan, a gidana akwai ɗakuna guda shida. Ɗaya three bedroom ne, duka ma three, three bedroom ne to aka hada ɗaki shida inda falo ne zamu ce ɗaki takwas. To ɗakunan da suke gidana kenan, ɗakuna guda takwas a cikin kowane three, three bedroom nada guda hurhuɗu kenan, har da falo.

Hoto abu ne wanda ake yin shi domin, ah, wani abun tarihi ko kuma inda akan ɗauki kamar passport domin aje a ɗaura a wani fayil fayil. To, ah, nakan ɗauki hoto amma ba koda yaushe ba. Nakan ɗauki hoto bisa ga wani abu ne in ya faru, inda nakan tsaya in ɗauki hoto ya zama na tarihi. Amma bana son ɗaukan hoto a kowane lokaci gaskiya. Hotona nakan ɗauke shi ne lokaci lokaci ko abun da bature ke ce ma occasionally, kamar biki, wani haihuwa ko suna da makamantansu ko wani taro aka haɗu da wasu mutane a ɗauka. Wanne dai zai zama na cewa akwai tarihi a dangane da wannan hoto, inda nake tsarin ɗaukan hotona yake ƙira.

To kofi dai abin nawa da ake sha, haka shima shayi duka abin nawa da ake sha. Amma dai ni nafison shayi akan kofi, saboda kofi yana hana ni bacci. Nafison sha shayi saboda shayi ko ba komai ni na dauke shi a matsayin abinci ne idan ina haɗa da wani snacks ko burodi da makamantansu to zanji na ƙoshi. Kadon haka nafison shayi akan kofi.

To, a, riga dai abu ne wanda ake sanya shi a jiki, a, domin kare jiki ko kuma tsare, a, tsaraici. Shi kuma aljihu ana yinsa ne domin sanya wasu kaya, abubuwa ko kuɗi da dai sauransu. A, to nakan riƙe riga a aljihu na saboda na san yana da matuƙar muhimmanci a tare da ni.

To kuzari abu ne wadda jiki yake, ah, ba da alamunsa, ah, kuma ya danganta ne daga yadda abubuwa suka kasance da shi jikin. Wani zubin da safe, wani zubin da yamma, wani zubin da rana. To ni dai, ah, na fi jin kuzari da safe, saboda idan na tashi, ƙwaƙwalwa ta wasai take, jikina ma wasai yake. To zan ji ina jin kuzari, ko motsa jini ma na fi yi da yawa, sannan in na watsa ruwa in ƙara samun kuma wani kuzarin. Da yamma saɓanin na riga na yi aikace aikace, wadda jikina ya yi galabaita, kamar yanzu haka yadda na tafi na ɗan zagaya, a cikin wannan manhaja na salanshiyo. To, ah, jikina ya riga ya mutu. To kuzari babu wani kuzari sosai, amma da safe na tashi, na fi jin kuzari.

Shidai duk yanda a ka ce fim ana magana ne abun da ake zuwa a kalla, majigi na kallo kenan. To kuma gidan fim a hausance da ake fadi ana maganan silima kenan ko gidan kallo. To a duk wa'inan sune abun da ake magana. To na kan je gidajen kallon fim ko kuma cinema domin kallon fim ɗin da na ke so na gani matuƙar in za a saka shi ko yake burge ni ko yake ban sha'awa. Na kan je gidan kallo na kalla.

To kasuwanci abu ne na nema kenan, siye da siyarwa shi ake magana akan kasuwanci. Kuma a kasarin kasuwanci to sai yan kasuwa masu zuwa wani gari zuwa wani gari su siyo ko kuma kasuwa zuwa kasuwa su siyo ko su bar gari masu tafi wani gari. Wato tafiya kenan domin kasuwanci. To saboda ni ba ɗan kasuwa bane bana tafiya kasuwanci. Ni ma'aikaci ne, so nakan tsaya a aikina ne sai dai wani lokaci nakan je wani gari don na siya wani abu saboda an ce yafi araha a can.

To, zakara dai na daga cikin dabbobi ko tsuntsaye wadda Allah ya halitta kuma shi Allah sai ya wa zakara wani abu inda da asubahi yakan yi cara ko yakan yi kuka wadda ke nuna cewa gari ya waye. To a da dai gaskiya in ina ƙauye, musamman ƙauye, ko ince a da da muke yara muna jin kukan zakara amma yanzu sabanin babu kajin Hausa a cikin gari duka an mai da su na kiwo na agric. To gaskiya ban cika jin kukan zakara ba sai dai wani lokaci, lokaci amma inna tai ƙauye ina jin kukan zakara da safe kusan kullum don zan ce ma shi yake tashe mu.

Haski akan waya abu ne wanda mutum ke daidaitata, amma in daidaitawa ne da kanta, hasken to gaskiya ne waya ta bata daidaita haske da kanta. Sai dai in nina daidaitata, nine zan ja ta ko in ƙara ta ko in rage ta ko in maida ta ya tsaka-tsaki. Ninawa wayar bata daidaita haske da kanta.

Batir dai abu ne wanda da shi ne in da shi toh wayar mu za ta kasance tana ah kunne kuma ana mu'amala da ita. In kuma ta ƙare toh zai zama na cewa babu ah, wa toh wani abu da za mu yi da ita. Kuma batir nan yana nan kashi kashi. Akwai na waya, akwai na mota, akwai na babur, akwai na power bank, ga sunan dai. Toh, ah dangane da kuma kunna tsaron batiri gaskiya fly mode kenan ni ba fly mode, battery saver ina kunna shi lokaci lokaci. Musamman idan na ga cewa batir ɗina ya ƙasa sosai nakan kunna battery saver wato tsaron batir domin batir ɗina ya daɗe yana aiki.

In akayi magana akan rahoto, ana maganar wani abune wanda yake faruwa koya faru. Akeso ka rubuta kabama mutane labari akansa, ka gabatar dashi ga mutane yanda zasu gane a takaice. To, a magana ta gaskiya, na iya gabatar da rahoto kuma ina gabatar da rahoto, a sosai. Saboda gabatarda rahoto na ɗaya daga cikin aikina, wanda nakeyi. Kasancewata ni ma'aikacin jarida ne, tona iya gabatar da rahoto.

Turare abu ne da muke amfani da shi a ko da yaushe domin kamshi, domin jikinmu mu ji daɗin jikinmu, mu ji daɗin, ah, yanayin da muke ciki. Musamman idan, ah, ba ka amfani da turare idan za ka ga mutuncewa ya shiga rana, akan samu tashi. Kaji mutum yana tashi. So, ah, ni dai ko da yaushe ina saka turare. Ina saka irin su mop job, ina saka su golden beks, ina saka gasu nan bila adadin. Ina saka turare kala kala, ah, domin nima abucin sa turare ne musamman na shafawa.

To burodi dai kala kala ne, akwai burger akwai bread normal bread akwai gasunan dai kala kala so saboda haka ina cin burodi musamman dukan kato akwai alaji sani bread wannan shi na fice kuma na fi jin daɗinsa bayan shi kuma akwai wani kampala mai kwakwa shi ma wannan burodin ina son sa kuma ina cin sa sosai.

Yaji wani abu ne wanda ake samun shi daga jikin ko tarugu da makamantansa. So a, ina son abinci mai yaji sosai domin ina jin daɗin abinci mai yaji a duk adadin da nake.

To aa, dayi ke ni ma'abocin siyan abubuwa ne saboda iyali. Toh shagon da na fi zuwa shine shagon da ake siyar da kayan Provision. Akwai shagon Usabatu wanda nan nafi zuwa, sai kuma Al Fijir Supermarket, bayan nan kuma se eh Sahad. Store. Wadannan su na fi zuwa saboda siyan abubuwa na, na kullum. Don kusan kullum wadannan shaguna ɗai na kan je su akai akai don siyan abubuwa.

To, in ana maganan matashi ana maganan abu ne wanda mutum yakan kwanta a kai in ya kwanta, ya saka domin wuyarsa kar tai ciwo ko kuma ta samu tai wani zafi da makamantansu. To nakan yi amfani da matashin wuya wato pillow kenan in zan kwanta ko in jingina da shi ko nake kishingida da shi domin gudun kar wuya na yi tsami idan tashi bacci ko kuma makamantan haka. Ina amfani da matashin wuya.

To aa taimako dai abu ne mai kyau musamman a wannan wata mai alfarma, wannan wata mai daraja. Nakan taimakawa mutane ne da iya buƙatunsu. Wani lokacin da nakan ba mutane abinci, in ta kama kuma in baka kuɗi ta wurin taimako to na san in na baka wannan kai kuma zaka nema ma kanka abun da kake so. To ni in ina da hali nafita taimakawa mutane da kuɗi domin su ne za su ke da san bukata su, su ne za su nema ma kansu abin da su ke so. Saɓani in na baka abinci ba mamaki ba abinci kake so ba wani abun kake da buƙata ka yi wa kanka.

To, saƙonni ana magana ne akan abu da aka aiko wanda ake so ka gani ko ka karanta ko ka ji. Shi kuma aiki wuri ne wanda mutum yake, aah, neman abin da zai rufe wa kansa asiri ne yau da kullum. To a wannan wuri kuma, wurin aiki za ka ga cewa akwai saƙonni wadda ake turo wa, ah, domin, ah, faɗin wani abu da ake so ka sani ko kuma wani saƙo da ake so a ba ka. To wadda kuma yana da kyau matuƙa mutum ya duba. To ni duk sanda saƙonnin aiki ya shigo, to nakan duba. Indai na ji alamar saƙo ya shigo, ko wane iri ne nakan duba in gani yana, iya, zama na aiki ko ba na aiki ba. To a kodayaushe cikin duba saƙonni nake.

To, in ana maganan caji waya to ana magana ne akan, a ƙara batir ko kuma tabbatar da waya yana nan cike akunne domin amfani da shi. To ni a ko da yaushe cikin cajin waya nake. In dai wayana zai sauka, nakan yi cajin sa domin ahh bana son abin da zai sa wayata ya dauke In ma ba wuta ina da Power bank da nake amfani da su kusan guda uku domin kasancewa a ko da yaushe wayata a kunne, a ko da yaushe kuma zan yi amfani da wayata.

To karatu dai abu ne wanda ya bambanta. Akwai karatun Alqur'ani, akwai karatun Bible, akwai karatun takarda na soyayya Nobel ke nan, akwai kuma karatu na makaranta. To ni dai nakan yi karatun Alqur'ani kafin na kwanta, ah ko kafin na kwana a koda yaushe. Saboda shi ne abin da addininmu ya tabbatar mana, kuma abin da addininmu yake so. Mu dangayi nayin karatun Alqur'ani.

To sauro dai nau'i ne na wani ƙwaro wanda yake cutar da al'umma a ko da wane lokaci. Yakan sa masu cuta in ya cije su. To don haka ne ya sa ko'ina za a ke gudun sauro ake tsoron cizon su. To ni da abin da nake karyewa akwai gidan sauro net ko maganin sauro na takadda ko mosquito coil. Lokacin da nake ɗan alaji na kuma ina iya siyan na fesa wa. Amma yadda duniya tayi mana kamun kukon zakara ba ma iya saya sai dai mu sayi na takadda ko na mosquito coil.

To, aa wasa dai kala kala ne akwai wasan kwallo akwai wasan tsere da sauransu. To, aa ni idan na fita nafiyan wasan aa kwallo ko aa wasan gudu saboda yana ban sha'awa yana burge ni kuma na ji burin rafi to na fi son nayi wasan ruwa.

Gaisuwa abu ne mai, ah, mu- Muhimmanci a cikin, ah, al'umma, saboda yana nuna cewa mutum in dai yana da gaisuwa, mutum ne mai tarbiyya kuma wanda ya san, ah, wato darajan mutane. To idan ina tsaye nakan gaishe da mutane ne, ah, wa'anda suka girme ni a zaune. In kuma ina zaune, nakan gaishe da mutane ne wa'anda suka girme ni a tsaye.

To, anka ce ci ci ci kayan abinci kenan? Dan ni dai ban gane ci ci ci ci ba. To abun da ake nufi ni a tunaninake nan. To kayan ci ci dai nafi son, aa su boga, su biredi, su ƙuli ƙuli, su cincin, su kifi nama duka ina so.

To, ake maganan kwana ana maganan bacci kenan. To a don haka, aa ina bacci akai akai kuma ina bacci a ciki saboda bacci a ciki shi ke ƙara aa maka lafiya da taimako.

To, in dai jaka ne ake magana, jaka dai na san ba a hawa sai dai a rataya ta. In kuma jaka ce ta dabba, to bana kan ko wata jaka. Ba ni da wani irin jaka da nake kai ko kuma nake amfani da shi.

Citta wani abu ne wanda ke karrama abinci ɗanɗano kuma yake da amfani a cikin jikin ɗan adam, inda yake maganin sanyi da sauransu. Ina cin citta a abinci sosai domin ina jin daɗin shi, musamman yajin shi kuma yana taimaka min idan ina mara.

To abinci dai shine wanda ake ci da cokali ko da hannu. Nakan ci abinci da cokali. Na fi son cin abinci da cokali amma abin da ya shafi shinkafa kenan amma tuwo na fi cin shi da hannu. Nama ma da hannu da dai sauransu. To a takaice zan ce na fi cin ma dai abinci da hannu.

A'a, kyandir abu ne wanda ake kunna shi domin ganin haske, ah inda akan yi shi ne da wani ruwa da wani igiya. To akasari kuma da dama akan ce inda yana da matsala ko yana iya jawo gobara ko hatsari. To gaskiya ni bana kunna kyandir a gidana saboda gudun karya ja mun gobara sannan kuma karya bata wuri domin yakan bata wuri. Domin mu kendir ɗinmu na nan ba wuya ya narke, ba wuya ya tsiyaye, babu ya kuma ya kama da wuta. To bana kunna kyandir a gidana.

To kayayyaki dai abu ne wanda suka shafi na sutura, na sakawa ko kuma na gida da dai makamantansu. Kuma ahhh kayayyaki abu ne wanda suke yin datti, yaka mace a wanke su. To idan kayan sawa ne a sati ko sati biyu nake wanke su ko kwana goma. In kuma kayan gida ne, mu kan dan ɗauki lokaci kafin mu wanke su, musamman kafet ko kujeru.

To jaka in an magana jakan kuna ko jaka ana maganan a-a kwai na rataye akwai na hannu akwai na baya. To amma tun da an yi maganan jakar kuɗi to ana maganan wallet kenan. A wadda ake sanya kuɗi a saka shi a aljihu. To a baƙi ne da kuma a ruwan ƙasa mai duhu. Wannan sune launin jakar kuɗi da nake amfani da su.

To, ana maganan wanka, ana maganan tsafta na jiki kenan. Ana maganan wanke dauda, wanda dole ne ɗan adam inda yake, inda mutum da ya san ciwon kansa ne to za a same shi da tsafta. Kuma wanka na daga cikin tsafta. To, don haka, aa wanka nakan yi shi da safe in na tashi na shirya zan fita ko kuma da yamma in na dawo, shi ma nakan yi wanka. Amma dai na fi yin wanka da safe aa in na tashi zan fita saboda inji ni wasai.

Tun in ana maganan waƙa, ana maganan wani abu ne na basira wanda ɗan adam ya kan yi domin ya burge mutane ko ya faranta musu rai. A'a waƙa kuma akasarin sa akan ce waƙa sai mai ilimi ke yin ta. Ilimi ba wai sai wanda ya je aji ba. A'a, ita waƙa baiwa ce. To ni nayi waƙa a baya, na rera waƙa a baya amma a yanzu bana rera waƙa. Sai dai in wani yayi in waƙa wani ne ko na iya rerawa ina bi ina yi amma tawa dai in rubuta ta in yi yanzu bana rera waƙa.

To, in ana magana a kan bokiti, ana magana a kan abu ne na iban ruwa wanda ake iba ruwa ake amfani da su. Wadda kuma ko wani gida ba a rasa wa'innan bokiti domin duk wani aikace-aikace na gida da shi ake yi. Misali, wanka, wanki, wanke wanke da sauran abubuwa ko zuba wasu abubuwa duka a cikin bokiti ake. Akan zuba abinci ma a cikin bokiti don a adana shi. To yawan bokitan da muke da su a gida aƙalla za su kai guda takwas ko tara. Bokitan da muke da su akwai na roba, akwai na ƙarfe, duka abokitan sannan akwai ma na holoƙo. Wa'innan su ne bokitan da muke da su sun kai guda takwas zuwa goma.

Hutu wani abu ne wanda duk ɗan adam yake da buƙatar sa a tare dashi. Saboda diyar da ka yi aiki sai kaji kana son ka huta, za kaji ka gaji, ƙwaƙwalwarka za ta iya ta gaji, jikinka su gaji, kunnenka ya gaji, gaɓoɓin ka duk su gaji. Kaji ma ba ka son yin magana saboda gajiya. To an dai a ka wurin aiki na ya danganta. Idan na yi aiki da yawa na ji na gaji to nakan, ah, huta, ah, na, misali idan na, na yi aiki wata a cikin shekara to nakan zaɓi kusan ƙarshen shekara, watan takwas zuwa watan tara ko watan goma sai in ɗauki lokacin hutawa. In je in huta na wata ɗaya kafin nan in dawo bakin aiki.